Ina tsara aiyuka mafi muhimmanci da yayin an tsare wa wanda dai an sake wanda suka fi muhimmanci a kan wanda dai ba su fi muhimmanci a gare ni ba, wanda nake so a lokacin sai in tsare su a sama.

Eh na kanyi jefa dutse nesa saboda wani bi inzan cire wan su irin abubuwa saman itace, eh wanda nake cirewa da dutse, sai injefa. Na kan iya jefa na dutse nesa sosai.

Eh gaskiya ni mutum ne wanda ya son hanyar ba mutane abu saboda haka ina kan raba abinci dan mutane saboda wani bi wata ƙila ni inada abinci basuda shi saboda muzama da yawa musamu muci ci abinci.

Kana yin sauraron masu kyau. Wani abu da nake fijin tsoro ne. Ei in tashi wata rana kar in ga mutanen da nake so a kusa dani. Abu yana daga kicin abun da nafi jin tsoro a rayuwa ta.

Ka ban ni kaje kasuwanci inje in sayo biredi. Ana ba masu kasuwanci ne kati na, duk mamba don kasuwanci bana ne don boko ne, saboda haka bani da kati kasuwanci gaskiya kam.

Eh, busa tsakiya gaskiya ban iya ba amma abin sha hawa na ga wani suka iya saboda ina kallon masu yin kuma yana bani sha hawa amma ni ban iya yin busa tsaki ba.